Ina magance matsalolin aiki ne ta hanyar gayyata kowane ɓangare domin tattauna inda matsala ta taso da kuma inda ta nufa. Hakan yana ba mu damar tinkaranta da kuma kai ƙarshen ta.

Kwarai da gaske ina iya gabatar da rahoto kuma ma ina gabatarwa kowane ƙarshen wata da kuma wata uku da kuma ƙarshen shekara.

Ai nakan duba saƙonni akai-akai ba don komai ba saboda a lokacin aikin akwai saƙonnin da akan turo mun, wani ta WhatsApp, wani ta email, wani ta ordinary text wanda yayi daidai da aikin. To don haka ina duba akai-akai aƙalla kamar sau ashirin ko talatin a wuni.

Abin da nake so in canza a wurin aikina shine a kayan da ke cikin ofis dina na aiki irin furnitures. Dalili kuwa shine saboda sun kwana biyu sun kai kusan shekara biyu da rabi ana amfani da su.

Sau da yawa idan ina wajen aiki ban cika samun damar zuwa in ci abinci ba amma nakan aika a siyo mun shi a take away a kawo mun ofis in ci.

To shi zafi da yake lokaci ne kuma yanzu haka ma muna cikin lokacin zafin zafi sai dai haƙuri amma ina amfani da fankoki. Ina da rechargeable fan, ina da ceiling fan, da wanda dai ina amfani da su domin samun sauƙi idan an ɗauke wuta.

A'a lallai ina shan ruwan 'ya'yan itace kusan yana cikin favorite abin da nake sha. 'Ya'yan itace sosai yana da daɗi.

A gaskiya na fi son kayan zaki akan na gishiri. Dalili kuwa shine shi ƙarfin gishiri yana da yawa, shi kuma ko suga zaki ne, sao don haka bai cika ƙarfi sosai ba.

A nafi son takalma wanda suke da sau ciki a kwaba shu kenan. Dalili kuwa saboda suna mun daɗi saboda ina yawan yin tafiye tafiye a ƙafa.

Eh ina son dafa ƙwaiya dahu maimakon soyawa saboda idan ka dafa shi kaman a sinadaran cikin shi basa ƙonewa.

Eh, duk lokacin da na saka wandon da yake English wear ne, so ina sa belt. In dai ka ga ban sa belt ba, toh na sa kayan gargajiya ne wa toh traditional wears.

Ni da gaske ina riƙe lema lokacin ruwa. Yanzu haka ina da lema a ofis, ina da lema a gida, ina da lema a cikin mota.

A muhimman ayyuka ina tsara su ne ta yadda kowanne nake ba shi muhimmancin shi kuma nake yin shi a muhimmanci.

To idan a gida ne ina ajiye makullai na akan firij, da ka shigo falo mu akwai firij a hannun hagu za a raba kulli na kowace mota na hagu.

Na fi son kallon, ah, fim na yaƙi wato war film saboda, ah, yanayin action da ke cikinsa.

Eh, na fi son tufafin auduga saboda shi tufafin auduga yana da laushi. Kuma wajen mu a Najeriya wuri ne mai rana a arewacin Najeriya. Don haka shi mai siliki yana ɗaukar zafin rana, shi kuwa mai auduga bai ɗaukar zafin rana, kana samun iska na shiga.

Launin da na fi so shine launin tsanwa kore wato green, saboda a masana sun ce yana washe ƙwaƙwalwa yana sa ƙwaƙwalwa ta yi tangaran.

Ba ma sa uniform a wajen aikin mu. Kowa yana zama da kayan da ya zo da shi ne kayan jikin sa. Amma kai dan ka ji daɗin aiki sai ka sa ƙananan kaya irin wanda ka ke so.

Gaskiya na fi son yanayin damina saboda shi yanayin damina yana ɗauke da kusan dukkan sauran yanayin. Akwai zafi a ciki, akwai sanyi a ciki, sannan kuma ga iska sannan ga ruwa din a lokaci ɗaya.

A'a, ina amfani da WhatsApp, Twitter, Facebook da Instagram duk domin aika saƙonni da karɓar saƙonni.

Yadda jadawalin aikin mu yake shine za mu shiga aiki ƙarfe takwas na safe. Za mu tafi break ƙarfe goma sha ɗaya. Za mu koma sha ɗaya da rabi. Sannan kuma za mu sake fitowa lokacin sallah ƙarfe ɗaya da kwata mu kuma ƙarfe ɗaya da rabi. Sannan za mu fito ƙarfe huɗu saura kwata mu kuma ƙarfe huɗu. Sannan ƙarfe huɗu da rabi a tashi aiki.

Ya danganta da yanayin ƙura. Idan lokacin ƙura ne, ina iya share, ah, ƙura akan tebur da ɗaki kamar sau uku ko sau huɗu. Amma idan normal, normal time ne, be-- ina share sau biyu. Lokacin da na zo safe da lokacin da zan tashi.

Eh, ina aje kwafin bayanai saboda tsaro. A dukkan sanda wata buƙata ta taso, zan miƙa shi ko kuma zan nemo shi domin tabbatar da abin da nake magana akai.

Gaskiya bana jin tsoron komai a rayuwa ta, sai dai ina jin tsoron sharrin ɗan adam. Saboda wanda kake kauna, wanda kake tare da shi yana iya ƙulla maka sharri ko a wajen aiki ko a wajen mu'amala kate yau da kullum.

Gaskiya ne ina kuka lokacin da nake yanka albasa. Zafin albasar yana sa hawaye na fita daga idona, wanda lallai yana sa ina yin hawaye. Ina kuka kenan.

Ina aje hotunan waya na ne a photo gallery. Idan kuma ƙaramar waya ce, wannan dai ba ƙarama bace babba ne, don haka ina ajiye a photo gallery. Amma idan wayata ƙarami ne, ina ajiye wa a SD card.

Ina iya hawan keke. Domin keke mutumina ne, ina hawa keke in yi doguwan tafiya a kan shi.

Kujeru na suna da daɗin zama sosai. Hakan ya sa da yawan jama’a su kan zo guri na fira, su kan ce saboda kujerun suna da daɗin zama.

Ina sanya tabarau, yanzu haka ina da tabarau kala kala sun kai kala kusan goma ko fiye da haka. Ko wanne kuma ina amfani da shi a duk lokacin da nake da bukata.

Eh mukan musamman na abincin dare wato dina a gida da kuma yanayin tsari na al'adarmu, mu kan rarraba shi ga yan uwa da abokan arziki da suke kusa.

To idan babu wutar lantarki nakan kunna sola. Idan kuma itama solan ba ta yi caji ba, nakan kunna wutar waya na domin samun haske a cikin dakin da nake.

Eh ina kunna wuta, ina son ɗakina yayi haske. Ban cika son zama cikin duhu ba, saboda shi zama duhu yana da haɗari. To don haka ban cika son zama duhu ba, sai dai in zan yi bacci ina kashe wutan.

Ina hutawa a wurin aiki ƙarfe goma sha ɗaya na rana bayan na isa wurin aiki da safe. So da ƙarfe goma sha ɗaya ta yi nakan huta zuwa kaman awa ɗaya, sannan in cigaba da aiki.

Na fi son miyan kubewa bushassiya, a datisu a miyan gargajiya kenan. Sannan idan kuma miya ta gaba ɗaya ne, na fi son a miyar tumatir saboda ita ka na iya cin komai da ita.

Aƙalla ina ga riƙe wayata ina kallonta ko ina aiki da ita aƙalla mafi ƙaranci awa goma sha takwas, wato sa'a goma sha takwas aƙalla.

Ina zuwa kasuwa ne duk kowane mako duk ranar Juma'a domin yin sayayya wato shopping.

To ni gaskiya ban cika son tarkace a ɗaki ba. Dan haka idan na saka talabijin kawai ya ishe ni. Akan ba sai na tara tarkace na cika ɗaki da shi ba.

A duk ayyuka idan zan yi musamman aikin da ya zama na ƙarfi ne, na fi amfani da hannun hagu gaskiya. Hannun haguna ya fi ƙarfi.

Ba na son cin abinci mai yaji saboda ina da ulcer, so don haka duk abun da yake mai yaji ne ina kiyayensa.

To muna amfani da hanyoyin sadarwa iri-iri a wajen aiki. Akwai hanyar waya, akwai intercom na ciki wato wayar wajen aiki da makamantansu.

Gaskiya ba na tauna goro, ba na cin goro saboda yanayi na baurin shi ne ba daɗi ya ke mun ba.

Gaskiya ban cika son ƙetare ƙafafu wa mutane ba lokacin da muke zaune. Ba daɗi mutum na zaune ka na tsatsalla ka su, so don haka bana yi kuma bana so a yi min.

A'a muna inganta ayyukanmu ne ta hanyar yin su da nagarta da kuma sanya ƙwazo a lokacin yin aikin. Wannan ya sa dukkan abin da muka yi, za a ga yana karɓuwa cikin al'umma.

A'a ina amfani da tsintsiyar zaɓori ne, a wadda a wasu wuraren kuma ina amfani da na bature wato mofa da kuma brush.

Gaskiya a cikin 'ya'yan itace gabaɗaya na fi son mangwaro, kuma shi mangwaron gashi nan kala kala ne amma ni kowanne indai mangwaro ne ina son shi fiye da komai.

To da yake shi ana maganar taimako faɗi gare. Babu na kan taimakawa mutane da kuɗi da abincin da za su ci da kuma karatu. Idan yaro na ta karatu, in taimaka mai da, eh, kuɗin makarantar shi.

Babban burina a cikin aikina shine in ga na ajiye tarihin da ko bana nan za a ringa tunawa da ni. Wajen ganin ayyukana duka sun fita masu nagarta masu aminci.

Eh, ina iya yin jifa da nisa saboda tun muna yara muna gwada jifa. Na tsuntsaye, na mangwaro, na tabo duka muna ƙoƙarin jifa su da hannayenmu. Wannan ya sa am muka iya jifa tun muna yara.

A sa hannuna ina yin shine da rubutu kuma bai da wahala amma dai yana da wuyar kwafa.

Abin sha da na fi so shine zoɓo. Saboda shi zoɓo local made ne kuma bayan ka sha ka ji daɗi kuma yana ma ka magunguna a jikinka.

Eh ina cin citta a abinci, ina son ta sosai.